Eh, ina kallon kalanda kullum saboda kalanda tana da matuƙar amfanuwa ga mutum. Za ka san wace rana ce yau. Rana ce ta ɗaya, ko ta biyu, ko ta uku, ko ta huɗu, ko ta biyar, ko ta shida, ko ta bakwai, ko ta takwas, ko ta goma, ko ta goma sha ɗaya, sha biyu, sha uku, sha huɗu, sha biyar, sha shida, sha takwas, sha bakwai sha takwas, sha tara, ashirin, ashirin da ɗaya, ashirin da biyu, ashirin da uku, ashirin da huɗu, ashirin da biyar, ashirin da shida, ashirin da bakwai, ashirin da takwas, talatin, talatin da ɗaya har zuwa ranakun da, ranaku da suka tsaya. Za ka san yau rana ka zace gobe rana ka sani kuma za ka san wata because suna da matuƙar amfani a cikin rayuwan kan. Ko da an tambayeka malan meye watan yau. Idan kana kallon kalanda ba sai ka je wani tunani ba. Nan da nan za ka ce ai muna cikin watan Sectember ne, muna August ne ko kuma muna December ne. Za ka dai bada amsa kai tsaye ba tare da wani tunani tunani ba. Sosai da sosai za ka bada amsa kai tsaye. Sa'an nan idan kuma kana kallon kalanda za ka san shekara a wane shekara kake yanzunga. Wace shekara ce ta wuce, wace shekara ce za mu shiga nan gaba. Duka za ka sani idan kana kallon kalanda kullum. Kamar yanzunga muna cikin shekara dubu ishirin da ishirin da shida. Shekaran da ya wuce dubu ishirin da ishirin da biyar. Wanda zamu shiga yanzunga nan gaba shine dubu ishirin da ishirin da bakwai. To kaga kenan, yana da matuƙar matuƙar amfani ga mutum ya dinga kallon kalanda akai akai akai saboda ya san rana da ake ciki, wata da ake ciki, sa'an nan kuma shekara da ake ciki. Ko da ka je wani waje da ba ka da kalanda kusa kawai za ka yi tunani ne ai jiya na kalla kalanda rana ka zane to yau ranan da ke biye da shi ranan zai kasance haka, watan zai kasance haka sannan shekaran kuma zai kasance haka. So ya kamata a ce mutum ya dinga kallon kalanda kullum saboda yana da matuƙar amfanuwa gare shi sosai da sosai. Which be often and often. Ka dinga kallon shi akai akai akai sosai. Yana da matuƙar amfani gare ka. Yana da matuƙar amfani a gare ka, ka dinga kallon kalanda akai akai sosai da sosai. Dan haka kalanda ma ana saida shi a ko ina koda kace baka da waya because akwai kalandodi a cikin waya. Ko da a ce ba ka da waya za ka dinga dubawa za ka iya zuwa kasuwa. Idan ka je kasuwa ka je wajen mutanen da suke saida littattafai textbooks na su makaranta haka makarantan boko ka ce ina so in sayi kalandan shekaran ga. Za su ba ka kalanda. Sai ka zo ka manna a ɗakin ka, ka dinga kallo akai akai saboda kalanda de yana da matuƙar amfani gare ka. Ka dinga kallon shi kullum kullum. Kullum, danni ina kallon kalanda. Kullun a kullun ina kallon kalanda. Ina cikin waya na shekara na san shekarar da muke ciki shine shekarar dubu ishirin da ishirin da shida. Yau kuma dates ɗin yau na san shi muna biyar ne ga watan September shine dates ɗin yau. To ina bada shawara mutum ya dinga siyan kalanda akai akai. Yana kallo abin shi saboda yana da matuƙar amfani ga mutun sosai da sosai. Sosai da sosai yana da matuƙar amfani gare ka, gare mutane gaba ki ɗaya.

To, yanda muke rage kuɗin abinci ba tare da ɗanɗano ba, ba tare da ɗanɗano ya rage ba shine idan kana so ka dafa abinci mai sauƙi a hausancin mu shine ka dafa garau-garau. Garau-garau abinci ne mai daɗi kuma ba tare da ka kashe kuɗi sosai ba gaskiya. Ɗanɗano, da garau-garau abu ba kaɗan kake, kake so ya, ya cika abinci kuma yana da daɗi kuma ba za ka kashe kuɗinka ba. Kaman garau-garau yanzunga idan za ka yi garau-garau za ka nema shinkafan ka. Idan ka daka shinkafan ka, kana dafa shinkafan ka sai ka nemo wake, wake. Idan ka dafa waken ka, idan ka dafa waken ka sai ka haɗa shi tare da shinkafan ka. Sai kuma wajen shi garau-garau ana ba a cin sa da miya. Abun da ake cin sa da shi shine mai, mai da yaji. Shine yanda muka san cewa ana cin garau-garau a hausance. Ba yanzunga yaran zamani sun ƙaru haka da sa su salat haka da ƙwai a kan garau-garau bowl. Ban san da wannan ba a da. Shine yaji da mai. Mai ɗin nan kawai zaka tafasa man ka a wuta saboda ruwa da ke ciki su ragu sai ka yanyanka albasan ka a ciki shi ke nanfa. Ka yanyanka albasan ka man ka yayi zafi sai ka sauke. Sai yajin ka kuma sai ka daka yajin ka, za ka nema barkonon sai ka sassa magi da gishiri sai ka daka, daka, daka, daka, daka, daka yayi luƙus sosai. Bayan ka gama dakan ka shi ke nanfa sai ka ɗibo, ka ɗibo shinkafan ka da wake sai ka barɓaɗa mai yajin nan sai ka zo ka sassa mai, mai. Ahh sh. Sai ka sa mai mun ga kai garau-garau na da daɗi. Sai ka sa mai, mai shi ke nufin garau-garan ka yayi. Garau-garau na ƙosarwa sosai, yana ƙosarwa sosai kuma da kuɗi kaɗan zaka samu garau-garau ka. Yeah, da kuɗi kaɗan zaka samu garau-garau kuma yana sauka, ƙosarwa sosai. Kayin da suke da arha amma masu daɗi gaskiya suna nan. Kaman ka gama yaji, barkonon na da ɗan arha shi kuma yana da daɗi. Idan ka haɗa mai magi kuma gishiri ma yana da sauƙi gaskiya ko gishiri bai da tsada gishirin hansin sai ishe ka abubuwa yanzunga. Magi man ka sai na ɗari sai ishe ka yi garau-garau. Gashi kuma shima mai ma haka. Sha mai yana akan yanayin yanda kake son shi idan yana da yawa to yana da tsada idan kaɗan ne kuma kuɗinka kaɗan zaka fito da shi ka yi amfani da shi sai ka siya. To gaskiya abincin da na fi kenan mai sauƙin kuɗi shine garau-garau da yana ƙosarwa. Makona je kasuwa abubuwan zan siya ɗan kaɗan ne ba su da yawa. Ba su da yawa sosai. To shi kenan. Ba su da yawa sosai. Kuma yana da matuƙar amfani gare ka sosai da sosai. Ba wani yanzu akwai abubuwan da suke yi kaman su indomie haka sai su ce shi ma yana da sauƙi. To indomie ma na da sauƙi amma shi ya fi daɗi da ƙwai ne kuma ƙwai yana da tsada sosai. So shi ma yana da matuƙar amfani ga mutum. Kuɗin muna raye kuɗin, kuɗi ne saboda mu yi amfani gaba saboda abubuwan da aka zuba ba shi a nan gaba sai mu samu, mu samu mu siya da shi sai sa ke ragewa yanda kuma yake ragewa mu je mu siya abubuwa masu arha sosai da sosai.